Dangantakarmu da shugaban aiki, dangan dangantaka ce ta mu'amalar aiki, dangantakace ta fahimtar juna, dangantakace ta ubangida da mai yin aiki. Dan haka muna muna da dangantaka mai kyau tsakanin mu da shugaban aiki, ta inda ya ɗaukemu kaman ƙannansa.

Eh to ina yin kiran bidiyo amma ba koyaushe nake yin kiran bidiyo ba. Na fi yin kiran bidiyo da ƴan uwa da abokan arziki amma ban fi yin kiran bidiyo da ƙawaye ba ko kuma wani bari can ba. Kiran bidiyo dai ba koyaushe ake yin shi ba sai jefi-jefi domin a gaisa da ƴan uwa da abokan arziki.

To ina wanke kayayyaki musamman da rana ko da yamma wasu lokutan da daddare, sau tari wani lokacin kuma wanki yana yi min wahala na fi bayarwa a yi mun. Amma idan kayan sukayi datti naga ba yadda zan yi dole nakan bayar a yi mun. To ya danganta dai da lokacin da nake bayarwa a yi mun wanki.

To akwai shaguna dayawa a kusa damu, akwai shagon Usman, akwai shagon Alhaji mama, akwai wani Idris duka ina siyayya a cikin su, suna saida ashana, suna saida maganin sauro, suna saida omo, suna saida taliya, suna saida ƙwai, suna saida biskit, suna saida akwai waƴanda ma suna saida gawayi, suna saida kayan ƙamshi, suna saida maggi, suna saida kayayyakin abinci kamar shinkafa, wake, gero, masara, suna saida eh madara, suna saida suga, suna saida kayayyaki da dama da ake amfani dasu na yau da kullum suna siyarwa kamar irin akwai wainda suke saida kamar kayan kitchen, cokali, tukunya, muhru, risho da dai sauransu, akwai wainda suke saida kayan miya kamar tattasai, tumatir da albasa da dai sauran kayan miya da'ake amfani da shi. Akwai wainda suke saida takalma akwai wainda suke saida riguna, akwai wainda suke saida kayayyaki dadai sauran su.

To wasu lokutan nakan tashi da wuri musamman idan ina da ayyukan da zanyi misali kamar ko zuwa gurin aiki ko ayyukan gida ko wanki ko wanka ko wanke wanke da dai sauran su. Wani lokacin kuma nakan tashi a makare musamman idan nayi ne ina aiki da daddare ko kuma nayi ne ina kallace kallacen waya nakan tashi da wuri domin zuwa guraren da zanyi aiki da dai sauran su.

To, daɗin magana ko kuma gwanin iya magana ya, ya, ya danganta da ilimin mutum da kuma fasahar shi da kuma yadda zai iya sarrafa harshe da kuma yadda zai iya sarrafa magana. To, akwai mutane kala kala ne, akwai wanda yake da iya magana akwai kuma wanda bashi da iya magana, akwai wanda yake da fasaha da sauransu.

Eh, shine wanda ake cewa bidiyo call a turance. Mukan yi kiran bidiyo da 'yan uwa da abokan arziki, amma ba ko yaushe ne ake yin kiran bidiyo ba. Da wanda aka saba da shi, wanda ka yadda da shi ka yarda ya ganka da shi ake yin kiran bidiyo. Ana yi da 'yan uwa da abokan arziki, ana yi da ƙawaye, da dai sauransu da dama. Ba ko yaushe ne ake yi kiran bidiyo ba amma kiran bidiyo yana danganta.